Eh gaskiya, malamin da na fi so, eh, ta fuskacin abin da ya shafi malama addini, malamin da na fi so shine Sheik Jafar Mahmud Adam. Allah ya ji kansa da rahama, ya rasu. Zahirin gaskiya ina jin dadin jin karatunsa saboda duk karatukkansa yakan yi kokari ya ga cewa dukkanin makaranta, wayanda su ko wance masu sauraron karatun shi, wayanda suke na ƙasa da na tsakiya da kuma manyan ɗalibai, kowa ya samu abin da ya samu dangane da karatun da aka yi a kullum. Ma'ana kowane ɗalibi yakan samu abin da ya fahimta cikin karatu ba wai yakan yi karatu ne na manyan ɗalibai ba ko kuma ce ƙananan ɗalibai ne kawai za su samu abin da suka samu. A'a, yana tafiya tare da kowa da kowa. Yana kokari wurin ganin cewa kowane ɗalibi ya fahimci wani abu, ya samu wani abin da ya ɗauka a cikin karatu a kullum lokacin da aka yi karatu. Wanna na daga cikin dalilan da yasa nake son karatukkansa. Akwai dalilai da dama da yawa gaskiya amma wannan shine muhimmi, babban dalili. Ma yakan yi kokari ya ga cewa ya tsaya a ainihin, a ainihin maƙala ko kuma topic ɗin da ake magana a kai baya kaucewa daga ainihin bayanin da ya kamata yayi a cikin karatu.

Eh to, lokacin da babu wutan lantarki, eh ina da ƴar lambu na haka a bayan gida. Nakan je domin gabatar da waɗansu ayyuka, eh kamar gyara ainihin lambu, cire tsiran da suke basu da amfani, ba shuka ruwa da sa taki da dai sauransu. Ban da wannan kuma, eh nakan ware lokaci domin kasancewa tare da iyali ma. A zauna a yi hira. Eh ina da yara, nakan zauna da su a yi hira, a yi wasa da dai sauran abubuwan da ya kamata ace a yi tare da iyali. Sannan wani lokaci nakan fita domin zagayawa cikin anguwa eh dan motsa jiki. Kasancewar jiki yana bukatan a motsa shi ba wai a zauna dirshan guri guda ba. Ah wani lokaci kuma nakan amfani da wayata wurin bincike-bincike eh da kuma abubuwan da suka shafi nishaɗi wani lokaci kamar ƴan kallace-kallace da ba'a rasa ba.

Eh to, a hakika ni dai nafi son zama a kujera a maimakon tabarma. To amma dai, eh akwai lokutan da ya kasance zaman tabarmin ya fi mun akan zaman kujera. Misali lokacin da na gaji ko lokacin da na dawo daga aiki ko kuma nayi wani aiki na musamman na gaji. To a wannan lokacin gaskiya na fi so ya kasance na zauna a tabarma domin samun mike kafafuwa. Wani lokaci ma zan samu kishingida. A maimakon zama a kujera wanda yake ba za ka samu cikakkiyar zama yanda kake so.

To, lokacin da nake kallon madubi kawai lokacin da, ah, ko dai lokacin da zan fita daga gida, ko kuma lokacin da na fito daga wanka. A wannan lokacin nakan duba in ga cewa, menene yake da buƙatar in gyara shi a fuska ta ko, gyara ko lura da yanayin zaman hula da abun da yai kama da haka.

Eh launukan labule da suke jikin labulen suna da yawa. Eh farko dai akwai launin ruwan ƙasa, sannan akwai ratsi na launin cakuleti. Sannan kuma a wasu ɗakunan, launukan sun bambanta. Eh akwai launin baƙi, sannan kuma akwai mai kalan, mai kalan ruwan toka eh da kuma ɗan ɗugo-ɗugo haka na launin silba.

Eh to, eh lokacin kwanciya gaskiya eh a bisa al'ada mutum ya zo kwanciya dama akwai abubuwa da sukan ta zuwa masa. Tunanin sa abubuwan da suka faffaru a cikin eh yini, so akwai ni ma na kan yi ɗan harsashi ko tun tuntuni in dangane da musamman abubuwan da suka faru a wannan yini kamar kowa. Wannan ba wani abu ne wanda yake eh babban abu ba.

Eh gaskiya nakan kunna sanarwar apps, musamman apps inda suke da muhimmanci kamar misali app ɗin WhatsApp da kuma na Twitter wato X da app ɗin email domin samun saƙonni musamman ma app ɗin email da kuma app ɗin da yake na caller, na caller ID wanda yake nuna wato wanda ya kira ka musamman wayanda yake ba ka da lambobinsu. Waɗannan sanarwan su ne na buhu nake kasancewa da su a kunne a kowane lokaci.

Kudin lantarki a wata ya danganta, wani lokacin yakan zo a dubu takwas, wani lokacin shida, wani lokacin bakwai. Ya danganta daga yanayin samun wutan da aka yi da kuma wutan da aka yi amfani da shi. Da, that is ga wayanda suke amfani da tsarin, ah, abun nan, tsarin, tsarin, tsarin da ba na mita ba. Ma gama su amfani da tsarin mita, su wannan kawai ya danganta ne daga wutan da suke amfani da shi a, a, abun nan a wata.

Ito, eh, tsaftace gida abu ne wanda yake da kyau. A muna, mukan tsaftace ko tsarkake gida ko share gida sau biyu ne a, a yini. Wani lokacin yana iya fin haka, saboda muna da yara a cikin gida. Ba wani wanda yake da yara yawanci, gaskiya ɓata gida, eh, yana da sauƙi a wurin yara. So idan mafi yawancin ranaku mukan tsarkake ko tsaftace gida sau biyu, da safe, sannan kuma da yamma. Idan ya kasance lokacin da yara ke zuwa makaranta ne, baya wuce sau biyu.

Eh sosai ma kuwa. A halin yanzu ma akwai yaren da nike koyo, yaren spanish. Eh ina koyan karatu a yanzu, karanta rubutu da abun da yake da sauraren sa sannan kuma a nan gaba in Allah ya yadda ina sa ran zan koyi ma har magana ma da yaren spanish. In Allah ya yarda.

Eh gaskiya a waje, zan iya cewa akwai wasan da nake yi, gaskiya bai fi wasa na raha ba na baki. Eh, saboda ni mutum ne wanda yake da, eh, eh nafi son duk wasan da zanyi in yi shi a cikin gida tare da iyali. Idan a waje ne gaskiya, in ba wai tare da abokanai ba. An shirya wani wasa na musamman kamar zuwa tsere, da to ba wani wasan da nake gadatarwa a waje gaskiya.

A hakikanin gaskiya ina amfani da kafafen, eh, watsa labarai masu yawan gaske musamman na intanet kamar akwai Twitter wato X. Ina amfani da Facebook ba sosai ba dai. Akwai WhatsApp sannan akwai Linkedin. Akwai, akwai YouTube da dai sauransu.

Eh a zahirin gaskiya akwai kayan marmarin da nake so matuka kamar misali akwai kankana, da abarba, da ayaba, da gwanda. Waɗansu daga ciki ma ina noma su a gida kamar gwanda ina sonta matuƙa kuma ina yin nomanta a cikin gida. Eh banda waɗannan kuma ina son ayaba matuƙa sosai amma dai a cikinsu gabakiɗaya wanda na fi so gaskiya na fi son, na fi son kankana sabida muhimmancin da take da shi.

Ina sanya tunatarwar ayyuka. Kamar misali, ayyukan da suke aka sa musu lokaci wanda yake zai gabato a nan gaba kaɗan, musamman muhimman ayyuka wanda suke na wurin aiki, ko kuma, kamar misali, bukukuwa ko kuma tarurruka waɗanda suke muhimmai. Nakan sa a waya domin in kasance ban manta ba a lokacin da abun ya ƙarato.

Gaskiya a jikin jus, na fi son jus ɗin lemo da kuma jus ɗin abarba haɗe da kwakwa. Musamman wanda yake, eh, na-natural wanda yake ba artificial ba wanda aka yi shi, eh, ta hanyar amfani da, eh, hanyoyi na zamani.

Abunda nake jin tsoro abu guda ɗaya ne. Allah kaɗai nake tsoro. Amma a matsayin mutum na, a ɗabi'a ta ɗan adam akwai abubuwan da sukan iya bashi tsoro. Kamar misali, eh, mutum ya razana lokacin da ya ga wani abu wanda yake ya bashi, ya kidama shi. Eh, da kuma kamar misali duk ɗan adam akwai abubuwan da yake gudu, yake gudunsu faru da shi. Kamar rashin lafiya da talauci da kuma abin da yayi kama da haka.

Eh ƙwarai kuwa ina iya kamar kowa, eh sai dai ban cika son yin tsaki ba domin tsaki ɗabi'a ce wacce take ba ta da kyau gaskiya musamman a kana yima wayanda suke ko dai sa'anninka musamman abokanan aiki ko abokai. Ko dama wanda yake yana ƙarƙashin ka ne ko yaronka, wurin aiki ko kuma wanda yake eh ɗanka ma na cikinka ba ɗabi'a bace mai kyau yin tsaki gaskiya. Sabida haka gaskiya ban cika yi ba. Eh zan iya cewa ma kusan bana yi.

Ya danganta daga yanayin da ake ciki. Eh, ni ma'abocin mura ne. Ah, lokacin da duk nake mura gaskiya, eh, na fi sha'awan abubuwan da suke masu gishiri a kan zaƙi. Amma a wani lokacin kuma riga na da buƙatar abubuwan da suke masu, masu, masu zaƙi ɗin. Eh, wannan kawai ya danganta daga lokacin da ake ciki ne.

Eh gaskiya, eh bisa al'ada nakan goge haƙora ne da safe eh da kuma da daddare kafin lokacin da zan kwanta ko kuma lokacin da zan kwanta. Kafin in kwanta nakan yi ƙoƙari in goga, goge haƙora. Ko da ban samu goge haƙoran ba, na kan yi ƙoƙari in wanke bakina domin fitar da duk wani datti na abinci da sauransu. A kuma wani lokacin ma banda ainihin eh da daren, lokacin na zo in yi wanka ma da rana, nakan wanke baki ko goge haƙora.

Eh wasan da na fi so gaskiya a wasanni, na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Didda cewa na daɗe ma ban yi ba, amma dai wasan da na fi so ke nan. Kuma wan lokaci na kan kalli wasan ƙwallon ƙafa na ƙungiyoyi wayan da suke, na Turai da kuma wasu ƙungiyoyi ma kamar ƙungiyar, kamar wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Saudiyya. Na kan kalli waɗannan gskiya suna bani nishaɗi.

Eh, ba mu da WiFi gaskiya wanda yake kamar na irin na router dinnan. Amma muna amfani da WiFi kamar ni wayarta, lokaci na kan kunna ta saboda ina da data sosai na kan kunna. Ya zaman to yayizama kamar WiFi ɗin wanda kowa zai kama ya yi amfani da shi. Wasu lokutan musamman lokacin da dare haka, lokacin da kowa yake ɗan buƙatan ya duba kafafen sa da zumunta. Lokacin na kan, eh, yi amfani da wayata a matsayin WiFi.

Eh nakan duba sakwanni a wurin aiki, ya danganta, yawan ya danganta daga a yanayin aikin da ake ciki. Idan ana cikin tsaka da aiki ko kuma aiki yayi yawa, eh bana duba sakwannin sosai. Amma yayin da aiki yayi sauƙi, eh nakan duba a kusan a ko wanne lokaci. Sabida ina amfani da eh abun nan, eh alama da take da zarar saƙo ya shigo, nakan ji alama. To in na ji wannan alamar kawai nakan duba saƙo kai tsaye.

Eh, ina kunna kalanda amma dai ya danganta daga yanayin ayyukan ne. Idan ayyuka sun yi yawa sosai, mukan yi ƙoƙari wurin amfani da kalanda amma yayin da babu ayyuka sosai mukan kiyaye ayyukan ne kawai da ka. Sannan na gabatar da su yayin da lokacinsu ya halarto. Amma in ayyuka sukai yawa sau da yawa akwai buƙatan amfani da kalanda ɗin.

Gaskiya a cikin abokanta, abin da yake mafi muhimmanci shine gaskiya da riƙon amana. Aaa zamanto eee tare da abokanka, fara kana, kana faɗin gaskiya kuma kana kiyaye gaskiya a cikin abin da ya shafi ma'amalarku. Sannan kuma duk abin da ya shafi wata amana, kana ƙoƙarin ganin cewa ka riƙe amana. Eee amana ce ta sirri ko kuma abin da yayi kama da haka.

Yadda kowa yake ajiyar kuɗi, nima haka na ke yi. Kuɗin da suke ba masu yawa ba kuma ana da buƙatar su a yau da kullum, so babu buƙatar ajiye su a banki ko kuma wani asusu. Ka ajiye su ne kai tsaye a cikin aljiho ko kuma a cikin jaka. Amma kuɗin da suke masu yawa ko kuma wanda ba a buƙatar amfani da su a nan kusa, so kawai kamar kowa, ku sa su a cikin asusu, asusu ko asusun banki.

Eh, ina ajiya a yanar gizo, musamman abin da ya shafi ajiya a cryptocurrency da abun da yake kama da haka, ina da wallet wanda yake Web3 wallet, ko kuma in ce non-custodian wallet. Ana amfani da MetaMask da irin su Trust Wallet da hot wallet da sauransu. Wurin ajiyan kuɗaɗe wanda suke, ana buƙatar juya su kuma ba za a yi amfani da su ba a nan kusa.

Eh to ni mutum ne wanda yake aiki a cikin sati, yayin da duk sati yazo karshe wani lokacin nakan yi wanke kayana ranar Asabar ko ranar Lahadi. Amma idan ayyuka su kai manyan yawa saman a lokacin da yake na gabatar da aiki kuma a cikin ƙarshen mako, to nakan bada wanki ne bana yi da kaina.

Eh wurin aikin mu gaskiya yana da kyau matuka. Muna da ofisoshi wanda suke masu kyau. Akwai kayan aiki wadatattu, akwai tebura na aiki da kujeru wanda suke masu kyau ƙwarai da gaske. Sannan akwai a, kwamfutoci domin gudanar da aiki. Sannan kuma muna da wutar lantarki a kusan a ko da yaushe ba tare da yankewa ba.

Eh to, ya danganta daga irin waƙa. Nakanyi waƙa a cikin zuciya wannan ma ya sa, gaskiya ban cika son jin waƙoƙi barkatai ba saboda a duk lokacin da na ji waƙa sau ɗaya, sau biyu, sau uku, takan maƙale mini a cikin zuciya har ya kasance ina saurin maimaita su ba ma azuciya ba. Kawai inji ina farkawan da baka. Wannan ya sa gaskiya bana ba kowacce irin waƙa nake zama in saurara ba.

Eh gaskiya a wurin aiki bana cin abinci mai nauyi. Domin da na dawo gida nake cin abinci. Eh nakan ci abubuwan ne da akeyinsu da fulawa kamar irin su panke da dai sauransu abun da sukayi kama da wannan. Sannan in haɗa su tare da lemon kwalba tare da kuma ruwa. Wannan sune abun da nake ci a wurin aiki.

Gaskiya ba na cin tafarnuwa. Ko da yake kar in ce ba na ci gaba ɗaya. Ina ci idan ya kasance an sa ta a cikin yaji sannan in ba a cika tafarnuwan ba eh ko kuma an aka sa ta a cikin miya ba tare da an cika ba. Amma cin tafarnuwa kai tsaye gaskiya ba na so ko kwata-kwata ma ba na son warinta.

Ya danganta daga yanayin ranan, kamar a ranakun aiki zan iya cewa ina kallon waya a adadin sa'o'i kamar sa'a uku haka zuwa biyar. Amma ranakun da yake ba na aiki ba zai iya fin haka, kamar misali sa'a, eh, biyar haka zuwa shida ko bakwai. Ya danganta daga, eh, yanayin ranan akwai aiki ko kuma babu.

Eh to, na fi son, na fi son launin, launi mai haske kamar idon launin, ah, ruwan madara haka. Amma akwai launukan da kuma nake so bayan wannan, kamar launin, ah, mai kama da launin ruwan ƙasa da launin ruwan toka da kuma launin, ah, launin shuɗi.

A'a haba. Agado na ke kwana a gaskiya a mafi yawancin lokuta. Sai dai idan ya kasance an samu ta rana da gajiya ta yawa kuma baya na ciwo, zan so kwanciya a kasa saboda hakan yana bada dama wurin samun saukin ciwon baya.

Eh to ina iya jure ma barkonon mai yaji gaskiya amma ba wai wanda ya yi yawa ba. In ya yi yawa sosai, zan yi cewa ba zan iya jurewa shi ba gaskiya. Amma muna amfani da barkonon sosai a gida. Don haka na, zan iyacewa nakan ina jurewa amma ba wai yayi yawa ba.

Ina bin ƙa'i dojin aiki, dai dai gwargwado musamman inya kasance babu takura ko matsi a cikin sukokuma cutarwa. Ah kamar misali, eh idan an ba da wani aiki a wurin aiki wanda ake buƙatan a yi shi kuma aka sa masa lokaci. Kai iya kokari na wannan ganin cewa na yi aikin a lokacin da ake buƙatar sa kuma yadda ake son sa.

Eh, tsintsiyar da nake amfani da ita, a tsintsiya ce ta gargajiya domin share tsakar gida, a cikin ɗakuna da kuma ainihin banɗaki. Eh, amma wani lokacin na kan yi amfani da tsintsiya ta zamani a cikin ɗaki domin 'yan goge goge da sauran a tsaftace ɗaki.

Kwarai kuwa ana cin salat musamman idan ya kasance akwai kabeji a cikin shi karas. Da kuma ƙwai da kuma ɗan mai haka amma ba tare da irin waɗannan abubuwan na gwangwani ba kamar irin su waken gwangwani da irin su mayones.

Kayan da na fi so, na fi son kayan da suke casual kaya. Kuma ina son kayayyen da suke na gargajiya. Amma launin kaya da kuma yanayin kaurin kaya ya danganta da ga yanayin da ake ciki. In ana yanayi na zafi, a na fi son kayan da suke masu ɗan haske, masu sauƙin nauyi. Amma lokacin da ayi ciki, lokacin sanyi, na fi son kaya masu kauri, masu ɗan duhu duhu haka.